Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe nake zuwa kasuwa? Ina kuma tambayi na na ansa shi ba so ɗaya, ba sau biyu ko to kuma bari na ƙara ansa shi ya na iyan. Ina zuwa kasuwa dede ban da time, ban da rana. Ni student ne, dalibi ne. Zuwa kasuwa na sai idan na samu kuɗi amma yawanci a nan, yakan dai sai yawancin dage in shiga in yi kasuwar Ladi. Kasuwar Lahadi shine kasuwan-- ranar Lahadi shine ke cikin kasuwan wunti a nan Bauchi kenan. To ranar Ladi shine nake in ci kasuwa na in dawo. Amma watarana in abinci na ya kari, na je in shiga kasuwa fa inje in siyi. Wasu da illisi da hadin baƙa amma yawanci inda na shirya na yi sani. Eya, ina ɗan ƙoƙarin in jira Lahadi na da inje inyi sayayya n dawo. Maka ne kuma ranan, ranan cin kasuwan shine ranar Friday. Na kan je C2C, ina kai na C2C. Da ina gombe kuma na kan zo ƙofan sarki ne, ne bendar select na. Kayan gwanjo, yawanci ranar Friday ne muke cin kasuwan can. So hakan mu ke ta yi. Ina kuɗi ke cikin kuma ai zanyi wata mashi kasuwa. Dan na yi sai iya. Awa na aiki yake ne, eh eh. Mun ne na fama nan, muna nan ɗa kamanni. Makarantar University of ATB. Na ina na samu lokaci wa, ina ma kuɗin ne na. Wanda muna fama mun ci ma da shawarma muke samu. Gani sai abinci ne ranan Ladi ka yi yawanci shekar garanti na zama. In ga abinci ya ƙare ka, mun fita don jinsiya ba, ba ana wasa da abinci a ni. Ko da wasa, yi wasa da abinci na, in yaƙwa abinci a gida shikenan. Turanci ana ce "Everything good." Nike nan kan na, kwanta. Zan je yanzu wa ko biyar a jiki na bai dameni bh.

Kana iya dafa abinci? Ina dafa abinci mana kai. Abinci, inji bana son abinci sai gadon iya dafa abinci ma. Da ina makaranta ne kawai kaɗai nake zama yi abinci. Ina dafa abinci nika dai. In mun dafa haɗe dafa mu, zan kira wa, ta ne ta da dafa mu. Ko dan jinyar siyawa ce ina, ina abinci ta, ina dafa abinci sosai. In ma na tsarewa duka gani in tashi in dafa abinci ma shaf shaf. Sa abinci a wuta in dafa. Na ji yunwa ba zan dafa ba, sai na kira wa ya dafa mu. Na tauna dafa abinci, ina iya dafa abinci ba kaɗai. Na ɗauki na ajiye, kai kuka taba abinci na ne ko? Sai ya kaso na yi cewa na iya dafa abinci. Yau, kai yazo haka ka ce wa kai kana nan kwamfuta ma, AI. Nawa ya dafa abinci fa? Mugun bawa kaɗan ma wanzu ne chief ne fa, chief. Wata sun dafa abinci na ma ni da kanwa na ma, na dafa abinci kamar taka wai. Na iya awo na mamaki da gishiri komai, to daidai. In yau mun dawo da yawa kakanwa manja ya wuce, ya gasa nan dai. Na wani na iya dafa abinci. Chief ne a ƙaramar. In yamin chief. Abinci, nawa favorite na abinci. Gani, daɗa wake ne favorite na, da wake ma. In ba na son cikacin dan wake na. Cikacin dan wake na ya zafi taka ina ne. Wake ya fita kai ina nake son kaɗai na wake ma. Favorite ina shine nika bani, kuzguz ka dafa shi, da kyau, jiki fi. Kai kaƙanwa daidai. Na nake son kuzguz in, ban waka na yi. Na samu kuzguz in. Zan ci, ci, ci, ci gobe yana. In kuka son kuzguz, wana sai a sha littafi. Gani kanana kanana. Gani sha haka ki dafa. Ina son ci, da goten nawa. Gotewa ina haɗuwi ruwa, kai ƙwaro waka. Ta sha, sha, sha, sha gobe yana. Yi da gotewa. Wari yara, ina son ci. Ya gasa ni kullum an tashi in dafa abinci ma safiya. Mutum da safe in tashi na dafa abinci. In tashi haka gobe zan sha abinci. Yunwa bana fara ji. Kimaganan abinci na ko yana ji wata yunwa an koma.